Kana fi kuzari da safe ko da yamma? To wannan tambayar tana so ne ta sani lokacin da mutum yake aiki mafi yawa, to ko da safe ne ko kuma da yamma ne. To kamar masu tambaya suna yin wannan domin su fahimci lokacin da mutum yake yin aiki da kyau, yadda yake tsara lokacinsa, da kuma ko zai iya dacewa da tsarin aikin da suke da shi. To in aka tambaye ni, zance ni dai na fi samun kuzari da safe. Wato abin da ya sa na ce haka shine a lokacin safe hankalina yana kwance kuma ina iya fara aiki cikin tsari da kuma natsuwa. Ina amfani da wannan lokacin domin yin manyan ayyuka da ke buƙatar tunani sosai. Amma duk da haka ina iya aiki da kyau a kowane lokaci na rana, ko yamma ko rana idan aikin ya buƙace ni da in yi ta. Domin na saba tsara lokacina yanda zan iya kammala aikina yanda ya kamata. Amma dai a wannan tambayar na fi yin kuzari da safe.

Yaya kake kula da gashin ku? To wannan tambaya ce da ake yi domin sanin yanda mutum yake kula da tsaftar jikinsa da kuma kamani na musamman gashinsa. To, ana tambayan ne domin a fahimci ko mutum yana da tsafta, ko mutum yana kula da kansa, ko kuma mutum yana bin da tsarin tsaftar jikinsa gaba ki ɗaya. So in aka tambaye ni, na iya cewa ni ina kula da gashina ne ta hanyar wanke shi akai akai domin ya kasance mai tsafta da kuma kyau. Ina kuma gyara shi lokaci zuwa lokaci domin ya kasance cikin tsari da kuma kyan gani. Haka kuma ina amfani da man gashi ko kayan kula da gashi da suka dace domin ya kasance da lafiya kuma ba tare da datti ko kuma rikicewa ba. A ko yaushe ina tabbatar da cewa gashina yana da tsafta kuma yana da kamanni mai kyau musamman idan zanje wurin aiki. Na fi shafa mashi man ado kamar man kaɗanya da zai sa kai gashin gashina yayi kyalli-kyalli ya kuma yi kyau gani ya kuma kasance kowane lokaci a kan tsari.

Ina kake son ziyarta? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko ina ne mutum ya fi son ya kai ziyara ko kuma ana son sani ne ko ina ne mutum ya fi son zuwa saboda ziyara. To masu wannan tambayan dai suna yi ne domin su fahimci abubuwan da mutum yake so, halayensa da kuma yanda yake amfani da lokacinsa na hutu. To ni dai ina son ziyartar wuraren da zan iya samun natsuwa da kuma sabin kwarewa. Ina sha'awar zuwa wuraren tarihi, wuraren shakatawa da kuma wuraren da ke da kyawun halittu da kuma kyau da kuma abubuwan da suke da kyaun gani. Haka kuma ina son ziyartar wuraren ibada da kuma wuraren da zan iya koyon sababbin abubuwa. Irin waɗannan wurare suna taimaka min wajen samun hutu, ƙara ilimi da kuma sabunta kuzari. Wani zubin na fi son ziyartar asibiti domin in kai wa marasa lafiya da kuma danginsu ziyara.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? To wannan tambayar tana son sanin yadda mutum yake kula da lafiyarsa idan ya kamu da rashin lafiya kamar mura. To wannan tambayan ne na ga kamar ana yin sa ne domin a fahimci ko mutum yana kula da kansa, yana daukar matakan kariya da kuma yadda yake tabbatar da cewa rashin lafiya ba zai hana shi gudanar da aikinsa ba. To ni in dai an tambaye ni idan na kamu da mura, abu na farko da nake yi shine hutawa sosai domin jikina ya samu sauƙi. Ina shan ruwa mai yawa da kuma shan abubuwa domin, domin su tsare ni daga wannan cuta. Na fis, gani zube nakan sha abubuwa masu dumi kamar shayi ko kuma lemon tsami. Idan akwai bukata ina amfani da magunguna da suke dace da suka dace domin rage wannan al'amura na mura. To haka kuma ina kiyaye tsafta kamar rufe baki lokacin tari ko kuma atshawa domin kada yayi yaɗa cutan ga wasu muta-mutane ko kuma ga makwabta ko abokanai ko dangi. Idan rashin lafiya ya yi tsanani ina zuwa asibiti domin ganin likita. To wannan yana taimaka min ne na warke da wuri kuma na kuma yi aikina cikin ƙoshin lafiya. Nakan kuma rufe jikina gabaɗaya domin kar sanyi ya matsa mun.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? To wannan tambayar ne ana yin ta ne domin sanin yadda mutum yake tsara lokacin sa a ƙarshen mako. To wannan tambayar dai an yi shi ne domin fahimci yadda mutum yake hutu ko kuma yana daidaita aiki da rayuwa da kuma irin abubuwan da mutum yake yi don sabunta kuzari. To in an tambaye ni, ina iya cewa a ƙarshen mako ina shirin hutawa bayan ayyukan mako. Ina amfani da lokaci wajen yin tsaftar gida da kuma shirya abubuwan da zan buƙace su na mako mai zuwa. Haka kuma ina kokarin yin lokaci tare da iyalina da kuma abokai. Idan na samu dama, ina karanta littafi ko kuma koyon wani sabon abu. To wannan yana taimaka min wajen sabunta kuzari domin fara sabon mako cikin shiri da kuma natsuwa.

Kana yin harsashi lokacin barci? To wannan tambayar ne da ake yi domin a san ko mutum yana da wata matsala ko wani hali da ke faruwa lokacin barci. Masuyin tambaya suna yin wannan tambaya ne domin su fahimci lafiyar mutum, yanayin barcinsa, da kuma ko yana samun isasshen hutu da kuma kwanciyar hankali. To in aka tambaye ni, zan ce a'a, bana yin wani irin motsi ko kuma magana da ba'a so lokacin barci. Ina kokarin samun isasshen barci a kowani dare domin jikina da kuma ƙwaƙwalwa ta su samu hutu. Haka kuma ina kiyaye lokaci na kwanciya da kuma tashi domin in kasance cikin ƙoshin lafiya da kuma kuzari domin guda nar da ayyukana yanda ya kamata.

Ina iya dinka tufafi? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana da kwararar dinkin tufafi ko wata sana'a ta hannu. To in aka tambaye ni, ina iya cewa a'a bana dinka tufafi ta hannu. Bana iya dinka tufafi amma ina da sha'awar koyon sabbin abubuwa. Kuma idan aka bani dama ko horo, ina shirye na koya domin ƙara inganta da kuma kwarewa ta.

Kana taunawa goro? To ina gani wannan tambayan dai tana nufin ko mutum yana cin goro ko kuma baya ci. To in aka tambaye ni, ina yi cewa a'a bana tauna goro ko kuma bana cin goro. To abin da ya sa ni bana cin goro shine ina kokari domin in kiyaye lafiyata ta hanyar guje wa abubuwan da ke iya cutar da jikina ko kuma haƙorana. Ina mai da hankali kan halaye masu kyau da suka dace da lafiyata da kuma yanayin aiki mai kyau.

Rubutunka yana da kyau? To wannan tambaya da ake yi ne domin a san ko mutum rubutinsa na da kyau mutane za su iya karanta, ko kuma yana da tsabta yanda mutane za su iya ganewa ko babu. To in aka tambaye ni, ina iya cewa eh rubutuna yana da kyau sosai. Domin rubutuna yana da tsabta, mutane suna iya ganeta su kuma gane abin da nake nufi.

Ana iya tsallen igiya? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana iya wasa da ake yi wanda mutum zai riƙe igiya ya dinga tsalle a kanta. To in aka tambaye ni, ina iya cewa l, eh ina iya tsallen igiya musamman lokacin da nake son motsa jiki. Na fi yin tsallen igiya da safe da kuma wani lokaci kuma a karshen mako kamar ranar Asabar. Ina iya yin tsallen igiya da safe in sake yi kuma da yamma. To yin haka yana ƙara mun lafiyan jiki da kuma kuzari. Sannan kuma yana ƙara rage mun nauyin jikina a kowane lokacin da na yi wannan wasa. Kuma irin wannan wasan tsallen igiyan yana ƙara mun jin dadi sosai domin abu ne da nake son yi a kowane lokaci.

Wane launi kake fi so? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane launi ne mutum ya fi so, ko na riga ko kuma na takalmi ko kuma na alƙalamin rubutu da kuma sauransu. To in aka tambaye ni ne, wannan tambayan ya bambanta ga abin da nake yi a lokacin. In dan riga ne, kayan sawa, kayan ado, na fi son launi ne na farin launi, na fi son launin ruwan kasa, da kuma na fi son launi ja. To amma in dai alƙalamin rubutu ne, na fi son launi baki ne. A takalma kuma duk na fi son launi baki.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? To wannan tambayar tana son sanin ko menene manyan nasarori da mutum ya samu a wurin aikinsa. To wannan tambayar ana yin shi ne domin a fahimci yanda mutum yake aiki tuƙuru, irin gudumawar da mutum yake bayarwa da kuma yanda mutum yake cima buri na nasarori a aikinsa. To in aka tambaye ni, ina iya cewa babban nasarar da na samu a aiki shine lokacin da na jagoranci wani aiki ko kuma wani aikin haɗin gwiwa da ya samu nasara sosai kuma ya kawo sakamako mai kyau ga ƙungiyarmu. Har shugaban aikina ya ji daɗi sosai. Wannan ya haɗa da tsara, da tsara abubuwa cikin, cikin tsari da kuma tabbatar da kowa ya fahimci abin da yake bukata da kuma ganin aikin ya kammala akan lokaci. Wannan nasaran ta nuna kwarewata wajen aiki tare da mutane da kuma iya magance matsaloli cikin natsuwa da kuma hikima.

Lokaci kake wanke kayayyaki? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san yadda mutum yake tsara tsaftar kayayyaki a gida ko kuma a wurin aiki. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ina wanke kayayyakina akai akai, musamman bayan an gama amfani da su ko kuma a karshen rana. To hakan yana taimaka mini wajen kiyaye tsafta da kuma tsawon rayuwar kayan. Haka kuma idan kayan sun yi datti sosai ko kuma an yi amfani da su ko kuma wani abu mai ɗorewa da su, ina tsara lokaci na musamman domin wanke su da kyau. Wannan yana tabbatar da cewa kayan suna cikin koshin lafiya kuma suna shirye don amfani nan gaba. To in kuma ana nufin rigunan sawana, ina wanke su kowane karshen mako, wato kamar ranar Asabar da safe.

Ana kunna kendir a gida? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana amfani da kendir a gida ko baya amfani da shi. To in aka tambaye ni, ina iya cewa eh ina kunna kendir a gida a lokuta musamman. Musamman idan ina so na samu yanayi mai natsuwa ko kuma walwala. Hakanan ina amfani da kendir idan akwai buƙatar ƙarin haske ko kuma dan ragewar wuri-- kuma don rage warin wuri a cikin gida. Amma kuma a kullum ina mai da hankali wajen tabbatar da cewa wutar kendir tana da tsaro kuma babu hatsari da zai faru a gidan. Na fi kunna wutan kendir ne idan babu wutan lantarki ko kuma a lokacin sanyi idan ina son ɗakina ya ƙara dumi da kuma sauransu.

Wane irin mai kake amfani da shi? To wannan tambayar dai tana iya nufin abubuwa biyu, ko wane irin mai mutum yake amfani da shi a, na shafa a jiki ko kuma wane irin mai mutum yake amfani da shi a lokacin girki. To a lokacin in ana tambaya na, na mai da nake amfani da shi na shafawa a jiki, to ina iya cewa ina amfani da mai wanda ya dace da jikina musamman mai mai lafiya ga fata da kuma gashi. Misali idan na wanke gashi ko kuma bayan nayi wanka ina amfani da mai mai laushi da kuma mai gina jiki domin kiyaye lafiya da kuma kyau fata da kuma gashina. To idan kuma in an, ana tambaye ni wana irin mai ne ta musamman, nafi amfani da man kaɗanya ta shafa a jiki da kuma shafawa a kaina. Wani zufi nakan yi amfani da man alaiyadi domin shafa a fatana da kuma jikina. To in kuma aka je wurin girki, to nafiyin amfani da mai mai tsabta da kuma lafiya kamar man kayan lambu ko kuma mai mai ɗanɗano mai kyau domin abinci ya kasance mai lafiya ga jiki. To musamman nafi amfani ne da man gyada ko kuma da man, man kwara wato manja ta wurin yin miya da kuma girki.

Kake saya daga kasuwa? To wannan tambaya ce da ake nufi ko wane irin kaya ne mutum yake siya lokacin da ya je kasuwa. To in aka tambaye ni, ina cewa daga kasuwa ina siya abubuwan bukatu na yau da kullum kamar su kayan abinci, da kuma hatsi, da kayan lambu, 'ya'yan itatuwa ko kuma kayan miya, da nama, da kifi da sauransu. Haka kuma ina siya wasu kayan gida kamar su sabulu, man shafawa da sauransu da kuma kayan tsafta. To ina ƙoƙarin siyan abubuwa masu inganci amma da kuma tsada mai sauki domin kiyaye lafiya da kuma kasafin kuɗi. To wannan yana taimaka min ne wajen samun duk abin da nake bukata don gudanar da rayuwa cikin sauki da kuma tsari. A lokacin biki kuma in naje kasuwa, nakan siya kayan da zan iya sawa a jiki kamar ruguna. Ina iya siyan takalma da kuma kayan ado wato kamar su 'yan kunne da kuma abin wuya, da gwalagwale da sauransu.

Kana yin addu'a kullum? To wannan tambaya dai ana yin sa ne domin sanin ko mutum yana yin addu'a a kullum, kullum rana. To in aka tambaye ni, ina iya cewa eh, ina yin addu'a kullum. Wannan yana taimaka min wajen samun natsuwa, jagoranci da kuma godiya ga abin da nake da shi a rayuwa. Ina yin addu'a musamman kafin in je aiki, ina tashi da safe. Abin na farko da nake yi shine addu'a da kuma bayan aiki da kuma lokacin da nake fuskantar matsaloli ko kuma buƙatu na musamman. Ina yin addu'a shine ƙarshen abin da nake yi a rana kafin na kwanta ko kuma kafin in yi barci. Yin addu'a yana ƙarfafa zuciya da kuma tunani kuma yana taimaka min in kasance cikin natsuwa da kuma shiri a duka abin da nake yi.

Kina iya tuƙin mota? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana iya jan mota ko tuƙin mota ko kuma mutum bai iya ba. To in aka tambaye ni, ina iya cewa a'a, a yanzu dai bana iya tuƙin mota amma ina da sha'awar koyon tuƙi idan aka bani dama domin koyo. Ina so in koya ne domin hakan zai ƙara min 'yancin kai da kuma ƙwarewa a rayuwa. Haka kuma ina fahimtar muhimmancin bin dokokin hanya da tsaro yayin da mutum yake tuƙi.

Kana tafiya da sauri? To wannan tambayan tana son sani ne ko mutum yana da tafiya a hankali ko kuma ya fi tafiya da sauri. To in aka tambaye ni, ina yi cewa a yawancin lokaci bana cika tafiya da sauri sosai. Ina kokarin tafiya cikin natsuwa da kuma hankali domin tabbatar da tsaro da kuma guje wa hatsari. Haka kuma tafiya cikin hankali yana taimaka mun ne in kasance cikin shiri da kuma kula da yanayi a kewaye da ni. To idan akwai bukatar gaggawa, zan iya sauri amma mafi yawan lokaci ina tafiya daidai da tsari da aminci.

Kina da fanka a rufin daki? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana da fanka a rufin ɗakin sa ko kuma fanka na tsaye yake amfani da shi. To in aka tambayeni ne ina iya cewa a'a bani da fanka na rufin daki, sai dai ina amfani ne da fanka da ke kan tsaye. Domin abinda yasa na fi amfani da shi, shi ina iya ɗauka shi daga kowane gefe da nake so. Ina iya ɗauka shi in kai shi waje wani zubi. Ina iya ɗauka shi in kai shi wani ɗaki daban domin amfani da shi. Amma fanka na rufin ɗaki shi yana nan dai a wurin ne ba iya cire shi domin baya matsawa zuwa wani wuri sai dai in an kawo masu aiki da za su matsar da shi.

Kana son cin abincin titi? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum ya fi son cin abinci a kan titi ko kuma abincin da ake sayar da shi a hanya a cikin jama'a. To in aka tambaye ni, yana iya cewa a'a, bana son cin abincin titi. Abin da ya sa ni bana son cin abincin titi shi ne na fi son kula da lafiyar jikina domin ban san yadda aka girka wannan abincin ba, ban san abubuwan da aka sa ciki ba. Sannan kuma iska yana iya ɗauka cuta daga wani wuri ya zo ya saka mun a cikin abincin da nake ci da kuma wasu abubuwa da yawa. Amma dai mafi muhimmanci shine bana cin abincin titi domin kiyaye lafiyan jikina.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san yanayin da mutum yake sasanta rikici idan ta taso a gurin aikinsa. To in aka tambaye ni, ina iya ce wa ina sasanta rikici a hanyoyi dabam dabam. Na farko shine nakan yi bincike in san menene ya faru, in kuma duba hanyoyin da zan yi yadda zan magance wannan matsalar da ya taso. To na biyu kuma nakan magance wannan rikici ko kuma nakan sasanta wannan rikici ne a natsuwa da kuma koya ma mutanen da suke, da sukayi wannan rikici yadda za su yi mu'amala cikin kwanciyar hankali da kuma bin tsari. In kuma rikicin ta shafe ni, ina yin hakuri da kuma bin tsarin aiki da kuma yin abubuwa da zasuyi kwanciyar ma da wanda muka samu rikici tare hankali ko kuma abokin aiki hankali.

Yaushe kake cin abincin dare? To wannan tambaya ana yi ne domin a san ko da wane lokaci mutum yake cin abinci da dare. To in aka tambaye ni, ni ina iya cewa ni na fi cin abincin dare kamar misalin karfe shida zuwa bakwai na dare. To ina yin haka ne domin tabbatar da lafiyan jikina da kuma kuzarin jikina da safe. Domin in naci abinci da latti, to in na yi bacci ina tashi da safe jikina baya kuzari sosai kuma ina iya jin nauyin jiki sosai. Amma in naci abinci da wuri ina tashiwa da safe da kuzari kuma, da kuma lafiyan jikina sosai.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san koyaya yanayin zaman mutum da maƙwabtansa take. Ko ana zaman salama, ko ana zaman mu'amala ko kuma ba a zaman salama. To in aka tambaye ni, ina yi cewa dangantakar mu da maƙwabta na yana da kyau. Muna yin haka, muna zama cikin natsuwa, muna zama cikin bin tsari da kuma ban girma da kuma sauransu. To ina yin haka ne domin tabbatar da cewa babu wanda aka bata mishi rai. Kuma muna tabbatar da cewa mun bi abin da addini ya koya mana da kuma kiyaye lafiyan jikinmu da kuma hankalinmu.